Ina gina dangantaka da kasuwanci ta hanyar kula da kostomomi na da basu, ina basu abin da suke so, ina musu abin da ya dace. Idan zan saya musu abu ina saya musu mai kyau. Idan zan yi musu aiki ina tabbatarwa da cewa na yi musu aiki mai kyau. Ta haka ne nake ƙara dangantaka tsakanina da su saboda suna kai wa ƴan uwansu suna cewa wannan tana yin abu kaza, tana sai da abu kaza.